Yaya nake karɓan bako? Ina karɓan bako ta hanyoyi da yawa. In bako ya zo ina ɗaukan shi in kai shi masauki. Masauki shine kaman ɗakin shi inda zai ɗakin baki inda zai yi wanka, zai huta, ya samu sakacin shi. Kar yayi wani, ya samu takura da sauransu. In kawo mashi abinci ya ci, ya huta inda zai barci. In ba shi kwanciyar hankali shi kaɗai. Kuma in ya huta, in yana so ya fito a ɗan zo na a yi hira ko kuma in yana so in same shi, in same shi muyi hira. In ma yana so in huta ne zan bar shi ya huta. So haka ake, nake karɓan bako. Bako, inji Hausawa su ka ce "Bako ka annabin ka." Yana da kyau in bako ya zo ka kula da shi. In ma kana da hali da bai da kyau, dai a a, ka canja hali ka yi hali mai kyau saboda ya ji daɗin zama da ka yi. Gobe in zai zo, zai zo wurin ka da kwancin hankali. Bai iya samun wani damuwa. Zai ce "A a wannan gaskiya mutumin kirki ne." Kuma gobe in zai zo wurin ka, zai zo wurin ka da kwancin hankali saboda zuwan da yayi a baya wurin ka, ya zo ya ji daɗi. So yana da kyau in bako ya zo wurin ka ko ka taɓa ganin shi ko ba ka taɓa ganin shi ba, ka kula da shi ka riƙe shi hannu biyu. Mu muna riƙe bako ne mai kyau yanda ya kamata. Wannan al'adan mu ne na Hausawa. Mu kula da bako. In bako ya zo wurin ka, ka nemo mishi abinci mai kyau ya ci, abun da zai sha mai kyau ya sha. Inda yake zama kuma ya zama wuri ne wanda zai ji daɗin zaman. In ɗaki ne shi kaɗai za ka bar shi a cikin ɗaki. Ya huta, ya sakata, ya wala. Wurin kwancian shi za a gyara mishi. Banɗakin shi ma za a gyara mishi mai kyau ko mai za a gyara. A kawo mashi abinci.

Eh ina jin kukan zakara da safe. Saboda akwai zakaru a gidanmu guda huɗu zuwa biyar. Manya manyan zakaru. Kowani safe suna mana kuka da rana ma dai suna yi. Da safe dai gaske suna yi sosai. Wajen ramma kukan zakaran ne yake tashi ni a bacci.

Eh ina cin citta a abinci amma gaskiya ba sosai ba. Bana so cittan yayi yawa a abinci, indai bai yawa ba, yayi ɗan dede ɗan kaɗan, ina ci saboda yana gyara abinci, kuma yana da kyau a jikin mutum. Yana gyara jiki, yana magani wasu abubuwa kuma yana kara abinci yayi daɗi.

Eh ina iya dafa abinci, ina iya dafa abinci. Ina iya dafa shinkafa, taliya, eh doya, dankali, ɗan wake sunayen abinci kenan da nake iya dafawa nake kira. Ɗan wake, in soya ƙwai, in dafa ƙwai, gadie sauransu de wayanda zan iya yi.

Ina share ɗakina ko wani kwana biyu-biyu tunda ba ni ka dai na ke zama a ɗakin ba. To ba kullum na ke sharewa ba amma a kalla ko wani kwana biyu zuwa uku na ke share ɗaki na gaba ɗaya. Sharan dai akwai shara sama sama akwai kuma gaba ɗaya amma dai ko wani kwana biyu na ke share ɗakina.

Eh ina kunna sanarwar apps. Ina kunnawa saboda in dinga ganin duk wani sabon karin bayani da ya zo ko wani cigaba da aka samu ko wani sanarwa da ake so a yi da dai sauransu. Saboda in dinga bi yanda lokaci yake da komai akan lokaci.

Eh to ba sosai nake sayan kaya a yanar gizo ba. Kaman kayan sawa ke nan ko wayoyi ko wasu abubuwa amma da ina sayan waya da su abun caji power bank da charger da earphones na kunne ina sassayen su a yanar gizo. Amma ba kowane abu nake saya ba.

Eh ina cin abincin dare, indai ba yunwa nake ji sosai ba ina cin abincin dare kaman karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi. Zuwa takwas nake cin abincin dare. Lokutan da nake cin abincin dare kenan karfe takwas saboda a lokacin na gama abubuwan da zan yi, na zo na zauna to a lokacin na nake neman abinci inci kaman karfe bakwai da rabi na dare ko karfe takwas da rabi na dare ko takwas. Wannan sune lokutan da nake cin abincin dare.